Yes, ina jin kukan zakara kullum da safe saboda akwai zakaru da yawa a unguwar mu, kashin mumuna da shi kuma.